Eh kullum ina tafiya kasuwanci ina aiki domin yanzu ina haɗa guda biyu ne, ayi kasuwanci kuma ayi aiki na hanu. Wanda da su ne ake samun rufin asiri, a samu abin da za'a ci a sha, a yi sutura har ma a taimaki sauran ƴan uwa da shi.

Eh na kan yi karatu kafin na kwana. Na kan duba karatu na addini sannan kuma na kan yi karatu na adama rarayuwa kafin na kai ga na yi kwana. Sannan idan na gama kuma sai na yi kwana.

Eh gaskiya ni nakan so lokacin zafi, duk da da yawan mutane basa so. Ni kuma wannan lokacin yafi mun sauran lokuta din, saboda ina jin daɗin shi bana taƙura sosai da sosai a wannan lokaci.

Eh, kowane na kan yi amfani da shi amma na fi son fensir akan alƙalami saboda shi fensir yakan zo directly daga jikin shi idan ka ɗaura a kan littafi ko a ban rubutunka ba tare da ka ɗauke wasu kuma alƙalami sai ka dinga taɓa wa.

Eh ina sanya hula. Domin ita hula tana da mahimmanci musamman a al'adunmu na Hausa. Idan za kaje gun manyan mutane ko za ka je neman aure, to yana da kyau a ga kasa hula sannan ko ka ya kasa wanda zai cika kamalar ka, ya zamanto wannan, a kayan da kasa ya kamala so yana da kyau kasa hula.

Eh, yadda nake zubar da shara nakan tara ta ne a wuri guda bayan share gidana kullum. So akwai masu zuwa su ɗauka domin zuwa su zubar da shi akwai inda aka tanada domin zuwa da shara. To bayan kaman mako guda, sukan zo su ɗauka domin kaiwa wannan wajen su zubar.

Tabbas ina raba ayyuka ga wasu a wurin aikinmu. Yayin da aka kawo aiki, nakan saka wasu su yi, ina kula da su domin tabbatar da abin da aka sa su yi, suna yin shi akan yadda aka tsara ake so kuma su yi, su gudanar da shi don gudun samun matsala.

Eh na kanje gidan fim wasu lokuta musamman idan ana da wasan kwallon kafa. Na kanje na zauna na kalla amma ba ko da yaushe na kanje ba. Sai idan akwai wasan hamayya mai kyau sannan na kanje.

Eh ban cika zuwa gidan abinci ba domin cin abinci, amma mafi lokuta idan ya kama na je na kanje gidan abincin da ake sarrafa abinci irin namu na gargajiya wanda zan iya samu a wajen kamata. In ci a gida na ke yadda zan ci a gida.

Idan yayinda na samu damuwa a aikina nakan ɗan bada lokaci kaman minti goma zuwa sha biyar domin na samu natsuwa akan aikin. Domin dai yayinda ake gudanar da aiki kuma akwai damuwa to ba za a samu sakamako mai kyau ba a game da wannan aiki.

Ina farkawa kamar misalin ƙarfe biyar na safe kullum, noman tashi ina ci gaba da al'amuran na rayuwa na yau da kullum, daga gyare-gyaren gida, wanka zuwa tanada abin da za a ci sannan a tafi wurin aiki.

Ina magance ƙoƙe-ƙoƙe ta sauraron ƙoƙe-ƙoƙen, sannan sai in bibbiya matsala domin fuskantar da ga'ina take faruwa a ƙasa ma ƙoƙe-ƙoƙen, sannan yin ƙoƙari in tabbatar da magance wannan matsaloli don gudun faruwa shi a gaba.

Tabbas ina kan sanya tunatarwa don ayyuka domin wani lokacin abubuwan suna yinyawa ta inda idan ba ka sa tunatarwa ba. To kakan iya manta da yadda ka kaga ƙoƙarin ruƙewa, wani lokacin za ka iya manta.

Yadda na ke yi na yanke shawara a aiki, a nakan duba yuwar ko kuma sakamakon abun da nake aikin akanshi. Wani lokacin kuma na kan nemi shawara a abokan aiki idan abin na tabbata suna da ilimin da za su iya haskawa domin a tabbata da zaman, a zaman sakamako mai kyau.

A cikin kayan marmari nakan so raƙe, sai kankana sai kuma lemon ɓawo. Wannan abubuwa guda ukun sun fi min ko wane abun kayan marmari matuƙa, amma suna da matuƙar mahimmanci a jikin ɗan adam. Ba kamar a kankana.

Yadda nake kammala aiki akan lokaci, nakan tabbatar da tsara da kula cewa duk aikin da ya zo a kan layi nakan yi ƙoƙari in tabbatar da kammala shi kafin in je in fara wani. To, hakan ya kantaima kamun wajen kammala aikina akan lokaci.

A lokacin abin da nakeyi da farko lokacin da na isa wajen aiki na kan, ƙoggoge da sha-share wajen zama da kuma kayayyakin mana aiki sannan sai in fara da aikin da na kwana da shi na bari na ƙarshe, sannan daga nan sai kuma na tura da sauran aikacen.

Tabbas ina duba, domin dole sai kana bibiya daftara kuɗi kafin tsoron abubuwa kana ganin ya yake, ya suke tafiya kuma ya lissafi yake tafiya, idan ba ka haka, to ba za a iya samun matsala wani lokaci.

Yadda nake ajiye kuɗi shine nakan ajiye wani abu daga cikin wani kaso na duk abinda na kashe. Ko kwandala na kashe, zan ce to a ajiye min kaso goma na wannan ƙwandala ta cikin, uh, application dina da nake amfani da su na bankuna.

Ni abubuwan da nake yi da yanmakafin na kwanta bayan an tashi da gawajen aiki, mukan dan zau na amaja lissa a yi hira a ɗan sha kofi, to hoda kanan kuma sai a taho zuwa gida da an zo kuma sai mutun ya canza kaya ya kuma je ya kwanta ya kwanta.

Jaka na ba wani babba bane, maɗaɗa ce ne dai. Amma na kan yi amfani da shi yadda nake son na gan da daɗin shi, saboda yanayin shi nama na ke da buƙatar yin amfani da shi.

Eh, na kan so in je a wani wajen da ban taɓa yi a wajen ba ko ban taɓa zuwa ba domin gudanar da hotuna, domin na ga ya suke aiwatar da yanayin rayuwar su, ya suke gudanar da ma'amalolin su na yau da gobe domin nima na ƙara yi.